Kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari, ina kuma kallon wata, ina kallon zara, ina kallon rana, ina shan iska, ina shan ɓo, ina shan audu, ina bacci, ina soɓoɓo, ina kunna wuta, ina kashewa, ina shan fanka, ina tafiya, ina dawowa. Da ban tafi ba, da ba zan dawo ba. Sai ka tafi, za ka dawo. In ba ka hau ba, ba za ka sauka ba. In ba ka sauka ba, ba za ka hau ba. In ba ka buɗe ba, ba za ka rufe ba. Idan ka rufe, ba za ka buɗe ba. In ba ka ajiye ba, ba za ka ɗauka ba. In ka ɗauka, za ka ajiye. In ba ka yi rarrafe ba, ba za ka yi gudu ba. Idan ka yi rarrafe, za ka yi gudu. In ka yi dariya, kama kanka. In ma marmushi ka yi, kanka ka bar ma ba. Ni dai ka rabu da ni, ina uploading. Kai ma ka komata wani application, ka je ka gwada yin uploading. Tin na koma safari, nawa ya yi? Bari nan na stop recording.